Akwai wata rana mun je garin Sokoto daga nan garin Kaduna. Da muka je garin Sokoto, a gaskiya mun samu bambance-bambancen halci da sosai a garin. Sakamakon abin da suke kiran wani abin nasu, mu ba haka muke kiran namu ba. A gaskiya mun samu bambance-bambancen harshe sosai da sosai. Shi ya sa ma wata rana idan suka kira wani abu, idan ba mu sani ba, sai mu ce to a nuna mana abun. Ƙilan ba haka mu muke kiran sunan abin ba sai kaga sun nuna mana. Idan sun nana mana sai muce eh lalle wannan sunan shi kaza kamar akwai, akwai ka ga dai kuka ko, kukan dai da ake kaɗawa a sha da a ci da tuwo. To shi lokacin ka ga mu muna cewa kuka su kuma sai su ce kaɗi. Lokacin da muka je Sokoto ana yin tuwo da miya. Sai muka ji suna ta za a yi miyan kaɗi, za a yi miyan kaɗi. A'a mu kuma sai muka shiga ruɗani. Muna cewa menene wannan miyan kaɗi ɗin. Sai muka ce kawai su nuna mana shi domin mu ga menene shi. Suna nuna mana sai muka ga wai ashe kuka ne. Sai muka ce musu to mu ai akalmar mu ta Kaduna kuka muke cewa ba kaɗi ba. Kun gani? Da yanzu sai mu ji tunanin wani miya ne mai daɗi za ku mana. Ashe wai kuka ce da ba don mun gani ba. Sai mu zauna mu yi ta jira muna tunanin kuwa wata miya ce daban da ba mu sani ba. Suka ce a lallai kam Hausar mu ia ta bambanta da naku. A gaskiya, a gaskiya wannan, a gaskiya ba kome ba ne muke iri ɗaya ko in ce muke faɗan kalmar shi iri ɗaya. Kuma musamman ma kayan abinci. Lokacin da na lura shi muka lura shi ne lokacin da aka zo yin tuwo za a kaɗa. Tunda tunda muka je ba a yi tuwo ba to don, don haka ba mu wani lura ba. Sai lokacin da za a yi tuwon ana cewa miyan kaɗi. Shi ne muka ce me miyan kaɗi aka zo aka nuna mana. Kaga a lokacin ne muka lura cewa da miyan kaɗi da miyan kuka abu ne iri ɗaya. Dande kawai sunan ya bambanta saboda yanayin gari. Su suna Sokoto mu muna Kaduna. Ka gani dole wani abin daman nasu ya bambanta da namu.

A gaskiya yana da wuya mutane su rinƙa canza ɗabi'unsu saboda canza ɗabi'a ba abu bane wanda za a ce za a iya yin shi a lokaci ɗaya. Abu ne wanda ma idan za a canza sai an ɗiba tsawon lokaci kamar a ce irin watanni ko kuma shekara. A gaskiya canza ɗabi'u abu ne mai wahala sosai. Babban dalilin da ya sa ba za a iya canza ɗabi'u ba shine zaka ga mutum yana wata ɗabi'an da bai da kyau, to ba wai a lokacin da ka ga yana yi ba ne za ka zo ka ba shi shawarar ya daina. Sam sam sai dai kawai ka rinƙa ba shi hankali. Sakamakon dalilin da ya sa ya riga ya saba. Wanan ɗabi'ar ta riga ta zama mai jiki, so yana ganin ma idan bai yi ba a rana to ranar shi ba ta cika ba. So sai a hankali a hankali sannan kai ma ɗin kana zuwa kana tuna mai shima zaka ga hankali yana gyaran. Kuma a gaskiya idan mutum mara hali mai kyau ya canza ɗabi'un shi, zai taimaka mai sosai da sosai musamman wajen mu'amala da mutane da kuma wajen aikin sa. Sakamakon idan mutum bai da hali mai kyau akwai ina ma za a rinƙa tsangwamar shi ne nan. Duk inda ya je za ka ga ana tsangwamar shi, ana cewa ai wannan kaza, wannan kaza halin shi sai shi. Abun kuma ka ga babu daɗi kwata kwata. Wallahi! Ni dai gaskiya zan iya ce maka gogewa na a irin sanin halin mutane. Na goge sosai saboda yanzu haka za mu iya zama, za mu iya zama na kwana biyu kawai amma zan san halin ka. Sai dai inda man ba wani irin maganan nan muke sosai ba amma indiya har muna magana da kai, kai wani zuben ma ko ba mu magana da kai za ka ga na ɗan tsintsinta wani abu daga halin ka. Wani zubin ma za ka ga ko da a ce ma ba mu magana sosai za ka ga na ɗan tsintsinta wasu abu daga cikin halin ka. Shi yasa nakan, ina da ɗan gogewa sosai wajen gane halin mutane kuma nakan ba da shawarwari kala kala wanda idan sun ga dama su ɗauka in sun ga dama kar su ɗauka. Saboda yana yin yadda naga ana tsangwamar wasu idan sun je waje saboda hali mara kyau. Musamman idan mutum ira, ila yana ɓarawo ne yana sata haka ko kuma yana irin ɗan shaye shaye haka, ka ga duk abubuwan ba daɗi. Ko kuma irin ya je yana munafunci yana gulma, duk abubuwan bai da daɗi. Amma idan ka zama innocent babu ruwan kowa da kai ba ruwan ka da kowa sai ka ga mutane ma suna son, sai ka ga mutane ma suna son ka. Amma idan ka je kai ne nemo faɗa can, kai ne yi wancan, kai ne yi wancan, ka ga ai abun ba daɗi. Kowa ma zai ringa tsangwamarka yana cewa ai wancen idan ma hira akeyi ana ganinka zakaga anyi shiru ace ga mai bakin parrot ɗin nan yazo kaga abin ba daɗi gaskiya shi yasa gaskiya ni dai, shi yasa gaskiya ni dai ina ba ma mutane shawara da su san idan suna ɗabi'a mara kyau gaskiya su zo su canza. Saboda za su ji ka suna shiga mutane ana banza da su ko kuma ana tsangwamar su to duk ba su san wannan halin nasu bane yake jamansu. Amma idan ka shiga mutane kana irin maganan da ya kamata fa maganar fahimta ba wai maganar tsumuncan tsumuncan abun da ma ba a shafe ka ba ka je kana yi. To wannan duk zaka ja ma kanka baƙin jini ne. Shi yasa ni ke cewa duk wanda yake da wata mugun banƙin hali dan Allah ya samu ya canza.

A gaskiya gonakin da na sani shi ne wa akwai wani manya-manyan gonaki da na sani a nan garin Zariya. Idan kuka je garin Dambu a nan garin Zariya za ku ga gonaki manya-manya ba ma irin wanda kuka saba gani ba a cikin unguwannin ku ƙanana. A'a waƴannan manya-manye ne wayanda an kuka je kuka gani sai kunce wai dama akwai irin gonaki haka. Abubuwan da suke shukawa shi ne ana shuka shinkafa, wake, masara musamman su dawa, gero. Sakan suna shuka abubuwa da yawa da yawa. A gaskiya ne dai indai naga wajen na wallahi na ce ina ma ace wannan gona ta ne da yake bani sha'awa sosai. Yana bani sha'awa sosai sannan kuma akwai wasu gonakin a, a garin gellesu. A galle suma akwai gonaki manya manya wanda indai kuka je sai kunce inama wanda indai kukaje sai kunce inama kuma ɗin a kuna dashi wajen ai abun ne wani gonakin nan suna bani, suna bani umm sha'awa sosai da sosai. Mutane ke aiki a wajen ma'aikata. Suna kiran masu gonakin suna kiran ma'aikata ne nan su zosu, masu aiki a wajajen. Irin su maza irin haka wayanda suke zuwa suyi aikin gona, abiyasu irin su ne nan suke zuwa suna yi musu aiki ko kuma sukan kankira masu tsofaffi waɗanda suka ƙware a wajen aikin gona su zo su ma ɗin suyi musu. A gaskiya ne dai gonakin nan suna bani sha'awa. Ko da ace zan siya gona idan nayi kuɗi to a Kellisu zan je in siya ko kuma a Dambu ko kuma in je wani tekarin wanda zanyi damuntun kafin ma in siya gonan zan sa a mun bincike. Inda ni dai wanda na sani ne nake faɗan muku. Akwai na san da yawa wayanda ban sani ba. To zan samu a mun bincike da yawa in san wanda zan samu saboda ina son gonaki manya-manya ba wai irin ƙananan nan ba wanda kan ma ka shukar abu ka abu, abu da yawa ba za ka iya ba sai dai ka shuka kaɗan. Kaga kuma idan ka shuka kaɗan, kaɗan za ka girba. To ina so in shuka da yawa saboda in girba da yawa ne ni.